Ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Gaskiya tsara tsaran kawai da suka zo da shi na kyauta da shi nake amfani bana sabuntawa. Illa iyaka indai abu ya kama dole sai nayi amfani da shi. In ka sa irin na, aah na kyauta innan kai amfani da shi, in ya ƙare sai ka goge ka sake sa sabo.

Rubutu na babu yabo, babu fallasa. Shi dai ba jugwal-gwalalle ba sannan kuma ba ƙayatacce ba mai matuƙar kyau. Amma dai dai gwargwado babu yabo, babu fallasa yana kuma karantuwa dai dai gwargwado. Na tsara shi yakan dan yi kyau in kuma yana shi haka dai babu wani taswira tattare da shi to haka dai babu yabo, babu fallasa.

Umm, na iya tuƙin mota. Na fara tuƙin mota tun ina ɗan shekara goma sha shida ina tunanin. Tuniya, ji na ɗauki shekaru kusan goma sha takwas haka ina tuƙin mota. Na dade ina tuki gaskiya kuma babu laifi daidai gwargwado dai. Na iya tuƙin mota, na yi tafiye-tafiye da mota a ƙalla kilomita yakai ɗari biyu zuwa sama a lokaci guda.

Ya danganta da abin da ya sa mutum zai je kasuwa. Wani lokaci cefane na kayan miya yau da gobe ko kuma cefane na gida na kayan masu rufi, kayan abinci da sauransu ko kuma wani lokaci siyayya ce ta kayan sawa ko kuma kayan yara ko dai wani abu dai maka wancan maka shine dai yake sawa ya je ya yi siyayya a kasuwa. To ya danganta da me mutum yake nema a lokacin da shi ne zai je gani kasuwa ya yi wannan siyayya.

Na fi amfani da launin shuɗi. Kusan dai zan ce ma ya mafi yawa gaskiya launin shuɗi a kan wasu launukan. Akwai launin baƙi wanda wasu sukan yi amfani da shi, amma dai launin shuɗi kusan ya fi yawa a kan kowane launuka na tawada wanda ake amfani da shi a cikin alƙalamar rubutu. Ni ma kuma shi na fi amfani da shi gaskiya.

Duk yanda ya kama, wani lokaci ka kwana a gado wani lokaci kuma ka kwana a ƙasa yadanganta. Wani lokaci in mutum ya tsinci kansa ba a gida ba zai iya yiwuwa ya kwana a ƙasa. Kuma wani mutum yana gida ne to sai ya kwanta a ƙan gado. Sannan wani lokaci zai iya yiwuwa ƙatifar tana da laushi sosai wanda mutum zai yi bacci akai in ta yi laushi da yawa mutum ba zai ji daɗin baccin ba. Sai dai gwara mutum ya gwammace ma ya kwana a ƙasa kan ya danyi ɗan shinfiɗa dai haka sai a kwanta.

Eh, ina sanya hula. Kaya irin na malam babaushe akwai hula a ciki. Kuma hula tana yiwa mutum kyau matuƙa. Ina sa hula gaskiya. Sannan kuma wani lokacin irin yanayin sanyi akwai hula irin nata sanyi. Itama nakan sa lokacin yanayin sanyi. Amma shiga irin ta malam bahaushe dama aƙwai hula a ciki. Domin mutum yayi irin wannan shigar. Wannan mafi akasari ita ce shigar da aka sanmu da ita. To mutum yasa hula tareda kaya. Koya zanna bukar ko nanba.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci. Wani lokaci kuma mutum na kan ɗan makara amma dai makarar ba wata wadda ta taka kara ta karya bakciya. Eh dai dai gwargwado dai mutum yana zuwa aiki akan lokaci sannan kuma yakan yi abin da ya kamata in ya je aiki. Babu dai yabo, babu fallasa ba. Sammako ba sannan kuma ba'a makara ba.

Eh, ni na fi cin abinci da cokali. Gaskiya babu, baya hannu yafi mun sauƙi saboda idan da cokali ne kana ci da kagama shikenan sai ka tashi ka ci gaba da harkokin ka. Amma idan da hannu kaci abinci za ka ɓata hannun sannan sai ka tashi ka je ka wanke hannu. Wani lokaci ma sai ka nemi sabulu ko omo kayi amfani da shi saboda tsaftace hannun ka. Amma idan da cokali ne da ka gama cin abincin ka kawai sai dai ka tashi ka tafi ka kwanta.

Da safiya dai abinda nafici bazai wuce biredi ba. Ah, da safe da kuma shayi. Wannan shine akasarin abincinda mukafi amfani dashi saboda sauƙinsa. Biredi da shayi shine abincida nafi ci da safe. Wani lokaci kuma taliyar yara wadda ake cewa indomi. Itama tana daya daga cikin abinda nake ci. In kuma lokacin ƙarshen mako ne kamar weekend, to aka yi yAn sarrafa fulawa, yan soye-soye dai haka da dai ɗan abinda ba a rasaba.